Kana fi son fensir ko alƙalami? To gaskiya fensir yana da ɗaɗin rubutu, saboda idan ka yi rubutu da shi za ka iya gogewa. Ko da ka yi ba daidai ba za ka samu abin gogewa ka goge sannan ka kuma rubuta wa. Shi kuma alƙalami idan ka yi rubutu da shi ka riga ka yi ke nan ba zai taɓa goguwa ba. Ko me za ka yi sai dai in ka ja layi a kai kuma hakan zai sa rubutun ka ba zai yi kyau ba. Amma shi fensiri yayin da ka samu abin gogewa kana gogewa za ka ga kaman ba ka yi rubutu a kai ba. To gaskiya na fi son fensir a kan alƙalami saboda shi in ka yi ba daidai ba za ka iya gyarawa.

Wane irin fim ka ke son kallo? Inason kallo indian hausa wanda zakaga ana faɗa ana rigima ana doke doke idan ban sami shi ba ina son American movies wanda za ka ga ana harbe harbe a ciki, a harbe can a harbe nan ko ka ga ana tsere a mota, ana guje guje to ina son irinsu. Wani sa'a ina kallon cartoon, Tom and Jerry duk da ina kallo amma wanda na fi so action movies na America ko kuma na Indian Hausa wanda za ka ga ana harbe harbe, ana doke doke, ana faɗa, ana tsere a ciki to gaskiya shi ma yana burge ni ina son shi sosai.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? So gaskiya muna da fahimtar juna tsakaninmu sosai. Kowa ya san kowa kuma kowa yana girmama kowa. Ko da abin da wani yake so ko wani baya jin daɗi, kowa zai tsaya ya kula ya kare wani. So gaskiya muna da fahimtar juna kuma ba wanda za a ce ana samun matsala da shi ko ana rigingimu. Tun da kasan harka ce ta maza ba ta mata ba. Mata an fi samun matsaloli da su. To duk wajen da nake aiki maza ne. Ko dama dai akwai wani abu a cikin ran wani ba zai fito ya faɗa ba. Ana dai samun fahimtar juna. Ina aiki tare ana zaune ƙalau, bawani matsala gaba ɗaya dai Alhamdulillah.

Kana iya busa tsaki? Eh ina iyawa, ina iya busa tsaki sosai. Musamman idan ina tare da mahaifiyata a wajenta na koyi yadda ake busawa. So saboda haka na iya busawa sosai. Wani sa'in tana yi muna kallo za mu ga yadda a ke yi. To yawanci ma duk gaba ɗaya ƴan gidan mu sun iya kuma duka a wajenta muka koya.

Kana son karanta littafai? A'a, gaskiya karanta littafai yana min wahala matuƙa sosai. Ba na iya karantawa ba. Ba ma ni da lokacin da zan zauna ina karance-karance. Iyade wani abin ina iya kallon fim sa ka shikenan wanda na san ba zauna zan yi nayi ta karantawa ba. Amma dai gaskiya karanta littafi yana min wahala sosai. Ba na iya wa, bana iya karatu gaskiya sosai.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? To gaskiya ni wani sa'in ma ina mantawa cewa ko ranar zagayowar haihuwata ce ta zagayo ko ta wani ɗan gidanmu ko ta duka ina mantawa. Indai ba budurwa ta ce ranar ba take ce min barka da ranar haihuwa ko kuma wani ɗan uwana ko wani na kusa da ni ko abokai. To gaskiya ina iya mantawa ma wai ranar zagayowar haihuwata ta zagayu ko ta wani nawa. Ban ma riƙe nawa ba ta ina ma zan iya riƙe na wani kuma indai abun da ake dai suna sai maka kyaututtuka ne wani lokacin wani sa'in kuma su yi ma addu'a shi kenan su ce Allah ya ƙaru shekaru masu albarka shi kenan abun da za ayi ma ba wani abu da za a ba ka.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? To kalmar sirri gaskiya tana da matuƙar amfani. Ba abu ne wanda za a dinga bawa wani ya sani ba ko ya kake da mutum. Wannan kalma, iyakai kaɗai ya kasance yake kasancewa ka san abakka ba tare da wani ba. To bana faɗawa kowa ina adana kayata. Ba wanda yasan kalmar sirrina ko na tura kuɗi na, ko na buɗe waya ta, ko dai na computer ta dukani kaɗai na san abu na. Ba wanda nake bawa saboda tana da matuƙar amfani. Kaman sirrin ka ne in wani ya riga ya buɗe ya sani shikenan yana da yanda zai yi ma wani abun ko ya shiga ya cutar da kai.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A'a, gaskiya ko da wani ne ya zauna ya ƙetare ƙafan shi bana wucewa. In kuma ni ne idan zan zauna, na fi son na tankwashe ƙafata bana ƙetarewa saboda ba ma bi kyau ƙetarewan nan. Gwara ka tankwashe ko ka yi zama daidai.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? To, irin ɗakin da zan shiga na ji shuru, ba hayaniya. Kaman inda nake yanzu nake ɗaukar wannan abun nake muku. Ba kowa ɗakina ne shuru, za ka ji ba hayaniya, ba wani ƙara da za ka ke ji yana shigo ma ko yana takura ma. Duka dai daga ni sai ni a ciki ba kowa, ba wani wanda zan ce zai shigo yanzu ko anjima. To na fi son ɗakin da zan ji ba hayaniya gaskiya, ni kaɗai a ciki na zauna nai. Abin da zan yi na gama na fita ba wanda zai shigo ko ya shigo mun rayuwa ya takura mun.

Wanne launi jakar ku ta kuɗi? To launin jakata dai baƙa ce. Inda na ke aje kuɗi baƙa huluk baƙa ƙirin za ka ganta kamar ta na ƙyalli. To a cikinta na ke aje kuɗi, a cikinta na ke aje kuɗi ba wanda ya sani. Tinda baƙin abu ba zai bashi da wanda zai gani ta waje. To a ciki na ke aje kuɗina gaskiya baƙa ce.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To ina iya yin tafiyan minti talatin zuwa awa ɗaya a ƙafa ban gaji ba wani sa'in idan ta kama ina iya yin taku dubu goma a rana da na sa ke amfani da wani abu yake nuna mun takun da na yi a rana. Idan na zuba zan ga wani sa'in daga kan dubu shida har dubu goma dubu sha ɗaya ina iya taku a rana. Ba zan dai ce ga adadin kilomitas da nake ɗauka ba amma ina iya taku dubu goma a rana gaskiya.

Sau nawa kake wanke tufafi? To ai sai na yi amfani da shi zan wanke kuma sau ɗaya ne. Idan na sa sau ɗaya zan wanke sau ɗaya. Idan ban sa ba shi ke nan wani sa'an ina iya maimaita kaya na yi amfani da su sau biyu kafin na wanke. Kuma dai lokacin da na fi wanki shi ne ƙarshen sati kamar ran Asabar ko ran Lahadi. Duk kayan da na yi amfani da su a satin zan je na ɗauko su na wanke gaba ɗaya a lokaci ɗaya na gama da su. Idan na wanke zan shanya, na jira su bushe. In an kawo wuta, na ɗauko su na goge, na sa su a akwati na, na ajiye kuma in ci gaba da amfani da su. Kuma in naga zan yi amfani da wasu, in ɗauko wasu in ci gaba da amfani da su. Haka nan nake yi duk sati. Duk kayan da na yi amfani da su a cikin sati nake ɗauko su na wanke gaba ɗaya.

Kana fin son fanka ko AC? To na fi son fanka gaskiya saboda ita fanka ba ta da cutarwa kawai iskan za ta dinga kaɗa ma kana sha. Amma ita AC an ce sai girma ya zo ma ko ka fara tsufa sannan wannan sanyin zai fara tasamma za ka dinga ji a jikinka ka fara shan wahala. Tinda ita artificial iska take bayarwa sanyin nan yana da cutarwa gaskiya yana da cutarwa a jiki kuma ba zai fara cutar da kai ba sai ka fara tsufa ka fara manyanta za ka ji komai baya ma daɗi jikinka yana mutuwa. Duk dai haka ma'aikatan lafiya suke cewa.

Kana jin tsoron ƙwari? Eh, wasu daga ciki ba, kamar a ce cinnaka ko tsaka, ko wanda dai wanda in suka cije ka ko suka sama za su cutar da kai ko za su sama ƙwayoyin cuta a jikinka. To gaskiya ina jin tausayi, ina jin tsoronsu kai, ina jin tsoronsu. Wanda in suna cizon ka zaka ji komai na jikinka baya ma daɗi. Musamman in cinnaka ya cije ka yanzu gaba ɗaya zaka ga ranka linka ya tashi ka rasa mai yake ma daɗi. Saboda kamar yana barin wani tsinke ne in ya cije ka a jikinsa. To gaskiya ina jin tsoron su kwata kwat bashida daɗi kwata kwata.

Menene kayan ci ci ci da kake fi so? To wanda nafiso, shine wanda za yi ma tambaya akan abunda bakasani ba kuma za'abaka zaɓi a cikin zaɓen nan za ka iya canka ka samu ka dace ka samu amsa daidai. Yauwa shi nafi so wanda za a ba ka zaɓi na ɗaya, na biyu, na uku da na huɗu a ce ka zaɓa ko a ba ka zaɓi kwaya uku a ciki sai ka zaɓi wanda kake ganin shine yauwa.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh sosai muna amfani da ruwan rijiya. Ko yanzu a gidan mu ruwan rijiya muke amfani da shi. Ba mu da wani ruwa in ba na rijiya ba. Koyaushe da shi muke amfani. Kawai dabarar da akayi shine ansamo inji ansaka inji somo. Shi yake jawo ruwan ya kai sama daga nan ya kai cikin tanki sai ake amfani da shi gaba ɗaya gidan baja ake ba. Amma dai abinda yake acikin gidan shine rijiya da rijiya ake amfani koyaushe.

Menene lambar ku mai albarka? To lambar dai da nake so ita ce lamba bakwai. Ba wani lamba da ake cewa wai ga ta itace mai albarka, amma dai za ace wace lumba ce ka fi so. In a makaranta ne ka na so kazo na ɗaya, in kuma rigar ball ne ina son ball ina son lamba bakwai. Ina son lamba bakwai gaskiya. Ita ce wadda na fi so.

Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? To gaskiya wanda na fi amfani da shi sosai shine WhatsApp. Daga WhatsApp sai Instagram, sai Twitter. Waɗannan ina amfani da su. Shi Instagram ina amfani da shi don kallace-kallace, Twitter kuma don karanta labari me yake faruwa a duniya. Ina karanta Twitter sosai shi ma. Sai kuma application ɗina na crypto wanda nake neman kuɗi da su. Ina amfani da Binance sosai, ina ganin charts da indicators da me yake faruwa shi ma a cikin harka space ɗin crypto. Sai kuma bybit, sau kuma bitget to suma ina amfani dasu sai kuma Snapchat ina amfani da shi wajen ɗaukan hoto ko abun da yake faruwa ko sharing wani abu na yau wanda aka ɗauka ya faru a wajen aiki ko wani wajen. To ina amfani da Snapchat wajen ɗauka ko kuma an je wajen taro ana son yin hoto ko an haɗu da ƴan uwa ana son a making a ajiye wani tarihi. To duka muna amfani da Snapchat mu ɗauka hotuna mu ajiye don tuno abin da ya faru a wata rana.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abinda nake fara yi shine ina zuwa na yi alwala, na wanke bakina, na tafi masallaci, naje nayi sallah. Idan na dawo kuma zan zo na ɗora ruwan wanka. Idan ba na jin bacci kenan, zanzo in ɗaura ruwan wanka nayi wanka. Naje na fara ɗora abin karya in ba wanda ya tashi. In lokaci yayi na karya ko kuma na fara wanka kafin na karya. Duk wanda dai na fara yi, na shirya sai kuma na zo na tafi makaranta idan lokaci ya yi. Abin da nake fara yi ke nan.

Wane kayan marmari kake fi so? To wanda na fi so gaskiya ina so da yawa. Ka ga ina son kankana, ina son ayaba, ina son aful, ina son gwanda, duka ina son su. Amma dai wanda na fi so ina son kankana da ayaba. Musamman ita ayaba inna samu ko abinci aka yi ina iya yayyanka ta aka yi na zizzaba na ci da shi. Ita kuma kankana ina son zaƙin ta da ruwan da zan sha in dangaji. Musamman ka samu ka sa ta a cikin fridge tayi sanyi ka ɗauko ta kana sha. To gaskiya tana da daɗi sosai. Ina son kankana, ina son kankana sosai tana da daɗi kuma.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma wajen ƙafa shida. Akwai na makaranta, akwai na gida da nake amfani da su a cikin gida, akwai na ball, akwai kuma na slippers da nake amfani da shi nake yawace yawace ko shiga toilet ko yin alwala ko dai zuwa masallaci. Takalma na dai ƙafa shida ne wanda nake amfani da su a halin yanzu. Ban sani ba ko za ku ƙaro min wasu, amma dai takalman da nake amfani da su yanzu kwata kwata kwaya shida ne. Na makaranta ɗaya, na ball ɗaya, na inda nake amfani da su a gida kwaya biyu, sai slippers ɗaya. Da dai ragowa amma dai kwaya shida ne.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, tallace-tallace ana cimma manufa a ciki musamman in ka sa inda ya dace ka tura, da abin da ka samu ka tura indai mutane sun gani kuma suna buƙatar irin abun ta hanyar talla za ka ga kana samu masu siya. Wani sa'in ta hanyar ma za kayi kuɗi sosai ka zo ka gina gida, ka yi aure, ka sayi abin hawa duka dai ta hanyar tallace-tallace. Ana iya samun ayi wannan, musamman kasa ka ba da tallan inda ya dace, mutane kuma suna kallon tashan sosai. Ta hanyar to, za a samu kasamu abunda kake so, tunda dai duk inda jama'a suke ka tura tallan. Yau da gobe, yau da gobe mutum zai fara cewa a'a bara na gwada wannan abun daga haka sai ka ga mutane yau in wannan ya gwada zai faɗa wa ɗan uwanshi a'a nafa gwada abu ka za yana da kyau. To ta haka ne za ka samu ka cimma abin da kake so. Za aka ga dama kome daga ɗaya ake farawa. Indai ɗaya ya gwada yaji daɗi zai kawo nashi, shima wannan mutum ɗaya zai kawo biyu, biyu zai kawo biyar. Daga haka sai ka ga abubuwanka yana bunƙasa ka rasa ma ta inda kake samu. Ana cimma gaci sosai ta hanyar talla. Mutane ne dai ba su gama gane wa ba amma talla yana da matuƙar amfani. Duk wani kasuwanci da kake so ka fara yi indai za ka yi jura wannan tallan ka dinga ba da kuɗi amma to gaskiya ba ma ka san lokacin da za ka dinga samun kuɗin ba. Mamaki ma za ka fara yi anya wannan kai ƙoƙarin ka ne yama ko mai amma duk dai wannan ta silan tallance. Talla yana da matuƙar alfanu yana da kyau sosai, yakamata ma mutane a dinga wayar musu da kai akan tallace tallace. Indai za ka tura tallan nan. Za'a gani kuma gaskiya za a siya musamman ka dinga siyar da abin da mutane suke buƙata na yau da gobe na rayuwa su ko kayan kyale-kyale na mata musamman mata su ko ba su da kuɗi indai mazajen su suna da kuɗi sai sun musu dole sun siya. Irin wannan ka dai samu abun da za ka dinga yi wanda zai dinga burge mutane kuma za su siya ka san suna son ƙiran abun. To gaskiya yana da amfani sosai.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Tabbas ina buɗe taga kuma ina so saboda shi wannan iskan da take shigowa daga Allah ne, ba wai ta fanka ba ce ko ta AC. Tana da daɗi sosai musamman wadda za ta dinga tahowa ba ƙura a cikinta. Da kuma lokacin zafi ba irin lokacin wadda take tasowa da damuna da irin ƙuran nan. Aa, irin wannan lokacin da ake ciki na zafi idan ka buɗe taga iska tana shigowa, duk da dai akwai wanda zata taho zaki tana bada huci da zafi sosai yana shiga jikinka. Amma kuma tana da daɗi gaskiya musamman in ka je ka yi wanka da ruwan sanyi haka, ka zo ka buɗe tagogin za ka ji iska tana shigowa mai daɗi gwanin shawa musamman can tsakiyar dare da daddare wajen ƙarfe sha biyu ko ƙarfe ɗaya ka je ka irin wannan kana jin zafi ka zo ka kwanta. To lokacin da za ka yi bacci ma ba ka sani ba saboda iskan mai daɗi ce take shigowa. Za ka ji tana hura ka bacci mai daɗi zai dinga zuwan ma. Har lokacin ma salla ko asuba ya wuce ba ma ka san ya yi ba, ba ma za ka iya tashi ba. To ina son buɗe taga a ɗaki gaskiya sosai yana da matuƙa amfani kuma. In ka zo ka ƙume ɗakin iska ba ta shigowa nan fashi in kuna da yawa ai ba mutum. Amma in ka buɗe iskan iska yana ventilation musamman lokacin zafi in ka suka kulle iska ma sankarau sai ta kama ka wuyanka ya ƙage ko kuma wata cutar ko wani lalurar ya kama ka. Amma duk yayin da zaka buɗe taga ana samun iska ventilation mai kyau, oxygen iska tana shigan ma mai kyau yana fita. To gaskiya da daɗi sosai.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? To mu gidanmu gidan bulo da bulo ne, ba ƙasa ba ce ba. Da siminti aka yi shi, da yashi aka kwaɓa aka yi. Ba gidan ƙasa ba ne ba, ba ƙauye muke ba, a birni muke, a birni muke zaune. Gidanmu gidan bulo da bulo ne, akwai tiles, akwai fenti, gidan zamani sosai, ba irin na ƙauye ba. Fentin gidanmu yellow ne. Yauwa an fi yin yellow fenti da sauran ɗakunan bulu haka, sai tiles da yake jiki brown da fari. An dai fi yin siminti duk siminti ne a ciki ba ƙasa sai rufin gidanmu fari ne, fankoki duka akwai. Yauwa akwai bugula sosai, akwai dai abubuwa, akwai katifu, komai da komai akwai.

Wane irin jaka kake kai? To wannan dai ban gane ba amma dai yanda za a ce tambayar ta kasance shine wane irin jaka kake da shi? To jakar da na gida ita dai baƙa ce, ita nake amfani nake zuwa makaranta, nake yin komai. Ina da jaka baƙa ina amfani da ita, ina zuwa makaranta, ina zuwa wajen aiki da ita in kuma zan fita ina sa kayana wani lokacin a ciki. In na fita na samu wajen da zan canza ko kuma in naje makaranta zan wuce wajen zan zuba kayana a ciki. In na gama abin da nake zan canza zan zuba na makaranta a cikin in ɗakko na gida in sa naje inda zanje na dawo. To baƙar jaka ce dai ni da ita nake amfani sosai. Ina, yauwa.

Kana mike jiki da safe? Eh ina mike jiki mana ba dole sai an mikebah kafin a tafi amma dai ana motsawa. Musamman ran Asabar da Lahadi ina zuwa wajen motsa jiki wajen gyming. To, a nan ne akafi motsawa zaka je ka ɗauki ƙarfe, ka ci ƙarfe sosai, ka ɗaga ka sauke, ka yi exercise, ka motsa jikinka sosai. Ran Asabar da Lahadi nafi saboda shima ana gani na ɗan siriri ne to sai budurwa ta ce shi ya kamata na dinga zuwa wajen gyming. To daga nan na yadda na fara zuwa. In ka ganni yanzu na zama ƙato. Yauwa jikina ya murmure yayi ɓulɓul. Na ciko, nayi komai. Da gyming gaskiya yana fasa mutum. Yana sa muscles tsinka su bubbuɗe, su yi abubuwa. Ina mike jiki, ina exercise sosai yanzu. Kuma ina so, ina so ma na ga mutum yana yi. Bansan me yasa ba amma inason naga mutum yana gyming yana motsa jiki saboda wannan motsa jikin da kake kana ƙara ƙona duk wani abun da ba shi da kyau a jikinka. Kana ƙara samun lafiya. To, me na da matuƙar amfani ka dinga mike jiki, ka dinga motsawa yana da amfani sosai. Ba wai kawai ka zauna dindiris this waje ɗaya ba, kai ba ka nan ba ka can. In wata ƙwayar cutar ta zo shiga jikinka in dai ba ka motsawa, za ka ga farat ɗaya za tayi ma ta shiyi. Amma in dai kana motsawa, immune system ɗin jikinka ma ko kuma masu kare ƙargarkuwar jikinka wannan za su ƙari ya yi ko ƙari su yaƙe ta. Ba za su bari ta shiga ta sauƙi ba. Amma in dai a waje ɗaya koyaushe kake tana zuwa za ta shiye jikinka kuma bayan da za ka yi. Amma motsa jikin yana da amfani sosai. Ka dinga motsawa ko kaɗan kaɗan ne za ka ga ka kafi ƙarfin wani ƙwayoyin cutar da za su shigo su shiga jikinka.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? To ina san abinci ana saukewa da zafin shi in ci, musamman miyan ma mai zafi ta fi daɗi, bayan da za ayi a ce ma miya ta yi sanyi ka zo ka ce wai za ka ji daɗin cin ta, a'a ba za ka ji ba, abun dai mai zafi in dai na abinci ne ko shayi ka ji ana saukewa ka sha kanayi yana ɗan ƙoƙƙona ma harshe to ya fi daɗi, amma in ka ce sai ya yi sanyin nan sai ka ce wani sa'in ma sai ka ɗumama wani ɗumamawa da za ka yi za-zai rage wa miyar daɗi ko wani ya rage mata armashi, amma ana saukewa a zuba ma ka ci ya fi daɗi. To ina son wadda take da zafi ba mai sanyi ba. Yauwa in ma ta yi sanyin nan wani abun zai iya shiga jiki ko kuma ba za ta yi ma daɗi ba gaba ɗaya, ma daida zayi a ce in ta yi zafin ne za a ba ka da lemun sanyi ko mine ne ka haɗa ka sha to shi ma yana da kyau, amma dai dai ta yi sanyi wai a ce ka ɗauka ka ci gaskiya ba shi da daɗi, ba mata da daɗi kwata kwata za ka ji gaba ɗayan ta ta fita aran ka kawai dai kana ci ne don ka kashe yunwa, bayan da za ka yi. Amma miya mai zafi ai duniya ce ita ce miya.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To, in dai hadari ya haɗu, har kai gagarai kamar za a yi ruwa. Abin da muke fara yi a gida, za mu kunkulle tagogin mu don kar ruwa ya shiga. Za a kunkulle ƙofofi da abin da muke kiwo za mu mai da su ciki don kar ruwa ya taɓa su. Sannan za mu zo gida, mu sami bokitai, mu tara don ruwa ya ciccika mana. Bokitan namu mu ah ajiye saboda ruwan sama yana da daɗi kuma wai ance yana magani ko wata larura ka ce in ka ɗiba ka ɗaga hannun kai a da zai ma magani in sha Allah. To mun yadda da haka. Kuma yana da daɗi. Musamman ace ba wai na farkon nan ba ruwan da za a yi bayi na tsakiya-tsakiya na damuna. To ya fi daɗi. Wannan ba dattinkan kwano ba komai za ka gan shi fresh mai kyau ya zo da daɗinsa da sanyi. Wani sa'an har kan ƙara in tana faɗowa za ka ji in ka ɗauka ka sha tana da daɗi sosai. Za ka ji ƙishirwanka ya tafi hankalinka in ka sha ya kwanta komai naka ka natsu. Abin da muke yi ke nan.

Kana da kati na kasuwanci? A'a, gaskiya ba ni da shi. Amma dai ina da tax identification number da ita nake amfani ko kuma id card ɗina wanda dashi nake amf amma dai kati wai wanda za a ce ga shi in ka ba wa mutum ya zo ya same ka a waje ka za ko da sunanka da menene, gaskiya bani da shi. Sai dai in wanda ake haɗawa akan wayar hannu ko salula za a ce, to irin shi ana haɗawa ka sa lambar wayarka a jiki kai posting a status. Duk wanda yake so ya ma sharing. In ka zo sai a gani mutane suna zuwa daga haka za su ɗauka nomba waya ka su fara kiran ka. Tunda zakai abunda ka rubuta abunda kake siyarwa daganan mutane zasu gani sufara tambayakka akwai abu kaza abu kaza ɗin da kace eh akwai shi to da haka muke kasuwanci. Amma dai ban samu na yi katin kasuwanci ba har yanzu amma ina sa ran zan yi zuwa nan gaba kaɗan da yardar Allah. Amma dai yanzu a halin da ake ciki bani da shi gaskiya.

Yaya kake zubar da shara? To ni ba ni na ke zubarwa ba gaskiya. Idan an tara, almajiri ake kira ya zo ya ɗauka ya je ya zubar daga ya zubar. Kuma akwai masu zuwa da mota can inda ake zubarwa unguwar mu. Za su zo su ɗauka, za su ɗebe za su kai. Can main inda ake zubar da shara haka ake yi. Amma ba ni na ke ɗauka na zubar ba. Almajiri ne za ka kirawo shi, za ka ba shi naira ashirin ko naira talatin ko ka ba shi abinci. Shi zai ɗauka sharar ya kai ma inda ake zubarwa yaje ya zubar ya dawo ma da kwandon ka ya zo ya wanke sai ka biya shi gaba ɗaya. Amma dai ba ɗan gida ne yake ɗaukan abu ya je ya zubar ba. Almajirai ne suke ɗauka su je su zubar.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki? To ina iya karɓan kira sau biyar zuwa sau goma in na fita daga gida na tafi wajen aiki. Wani sa'in za a kirawoka a ce wa ne an manta abu kaza da Allah ka taho da shi ko mahaifiya ko mahaifi ko 'yan'uwa wani yana buƙatar wani abun za a ce. Dan Allah wa ne zan turo ma da kuɗi ka taho mun da abu kaza ko kuma a in da kake ka ɗauko mun magani tun da a pharmacy nake aiki. Za su ce mun ka zo da magani kaza. Dan Allah wa ne ba shi da lafiya ko wa ne zai yi wani abin haka.